Eh, abun abu da in ce kaman dan sa jiki na zanyi abun kaman akoi nasa karfi na a jiki ba abu na wasa ba, gaskiya ne na faɗa kuma bana so abun mutane suna ce ba to ya, za muyi dai mu huta kawai.

Wallahi banida, banida jiki denje sara serekin damuwa ba, ni ba serekin dariya ba to yade muyi kaman, kaman mutanena ba san abu nan ba toh.

Barin iya jira ba, kaman ina barin iya jira ba, wallahi bani da karfi fa. To bana so abu dan yi ba. Baren iya ba gaskiya ne.